Me kake shirinyi a ƙarshen mako? Abin da nake shirinyi a ƙarshen mako ina so naje na gaida budurwata. Sa'annan naje gidan kakannina a gaigaishe su. Sa'annan kuma ina son na ci abincin da nake so kuma ina so na tafiya zuwa ƙasar da nake so. Karshen mako gaskiya waje ne laun jin daɗi don a karshen mako akan biya mutum albashinsa na aikin da yayi na mako. So ina jin daɗin wannan karshen makon idan yazo. Sa'annan kuma a wannan lokacin nake so naje na gaida budurwata a wannan ƙarshen mako nake so naje ganta. Sa'annan kuma nakanje nagaishe da ƴan uwa da abokanan arziki. Nakan je wajen dangin mamana naje na gaishe su. Sa'annan kuma nakan je wajen abokaina suma mu je mu gaisa, mu yi raha, mu yi tattauna akan abubuwan da ya shafar rayuwa. Sa'annan mu je mu buga ƙwallo. Muna buga ƙwallo da daddare ni da abokaina. Mukan je filin ƙwallo mu buga domin mu samu ƙarfi a jikinmu. Sa'annan kuma a ƙarshen mako nakanyi karatun makaranta. Nakan tabbatar da dukkan abin da akai mana na sati nayi shi a wannan karshen makon nan. Sannan kuma nakan tabbatar da cewa na tsabtace kayayyaki na, na wanke su, na goge. In tabbatar da cewa kuma nayi dafa abincin da zan ci na wannan satin. Dan nakan dafa abinci da yawa domin na sa a firij. Ba in na dawo makaranta kawai saidai na buɗe firij na ɗumama na ci wannan abincin da na girka. Sa'annan kuma a karshen mako na tabbatar da cewa na tsabtace kayayyaki na, na wanke su, na shayi, na goge su, na gyara ɗaki. Shima na tabbatar da duk kwanuka na wanke su ba tare da na bar wasu da datti ba. So waƴannan kaɗai ne daga cikin abubuwan da nake yi a karshen mako kenan. Sannan kuma nakan zauna nayi bacci gaskiya. Nakan yi bacci sosai a duk ƙarshen mako idan yazo fiye da lokacin da nake a ranan ayyuka. So waƴannnan dai na daga cikin abubuwan kaɗan da nake yi a ƙarshen mako.

Wane irin takalma ka fi so? Eh, takalman da na fi so gaskiya ina son sa slippers sosai kamar idan ina cikin gida ko zan fita masallaci ko zan je wajen abokai. Hakan so na sa slippers wadanda zama kawai za a yi. Idan kuma zan je kamar makaranta ko a yi a cikin asibiti, hakan so na saka cover shoe wanda kullum in kafa domin ya fi yin lookin mutum, ya fi looking ma smart da kuma ya fi look, ya fi yin kyau da kuma anfi ganin shi a wannan yayi looking ma smart haka idan ya sa irin wannan takalma din. Sannan kuma idan zan je kwallo, hakan so na sa canvas ina ko kuma na sa takalmin ƙwallona. Haka idan zan je gona, nakan so in sa takalmi irin takalmin gona irin kamar na irin boot dinnan ake sawa to nakan so ace shi na sa saboda ba ka san me za ka taka ba. Maciji zai iya zuwa yazo ya reka ko kuma za ka taka ƙaya ko wani abu tu amma an kasa irin wannan takalmin zai ka gaya karinka daga shan irin wa'innan abubuwan nan. To wannan dai kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi ke nan idan na sa takalman da nake sawa ke nan. Sannan kuma nakan so in sa takalmi mai irin safa haka wani zubun saboda sa ya daɗin sawa. Ina son dai takalmi bai mai laushi. Akwai takalma kamar famts irin su loofu dinnan nakan ƙoƙari na sa su. Sneak haka dik nakan siye su, su kofa shu haka dik nakan siye su domin suna da daɗin sawa kuma da daɗin tafiya. Ni bana son takalmi mai, mai ƙarfi saboda za ka ji ƙafanka na ciwo saboda ba wani laushi da zai sa ƙafanka yayi tafiya. Kuma bana son naga takalmi ya matse ni cen sosai saboda wannan sai yaji maka ciwo to kuma bazama aka sani ba kuma sai ya dinga hana gudun jini a cikin ƙafafunka. To sai sa gaskiya mutumin ya sa takalmi dayanda dai-dai bai matse shi ba kuma bai mai kaɗan ba kuma bai mai yawa ba to ya fi daɗi. Dai-dai yake nan amma mutumin ya sa takalmin da ya matse shi, ka gani ƙafan shi baya yanda jini yake tafiya daga ƙumba dik ya lalace ƙumba nansa dik sun yi baƙi saboda takalmin ya matse mai ƙafa.

Sau nawa kake amfani da wayanka? Ina amfani da wayata aƙalla kullum idan na tashi a kowace rana nakan yi amfani da wayana aƙalla nakan yi abuwa sama da goma ina amfani da wayana a kowace rana. Dan domin da wayana nake karatu, da wayana nake amsa saƙo, da wayana nake yin waya, nake yin duk wani abu na shafi rayuwata, da ita nake neman kuɗi. So wannan kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi da wayata kenan. Shiyasa nakan ɓata lokacina sosai akan wayata sabida wayata ita ce rayuwata. Komai nawa na cikin wayata, karatun makaranta, aiki, da duba intanet, da amsa sakonni, da amsa waya. Duka ta nan nake amfani da shi wajen yau da kullum na rayuwata da ita nake kuma neman kuɗi. Ɗan ko yanzu nake salon shuɗin nan da ita nake amfani. So kuma app ɗin da nafi amfani da su a ko da yaushe nafi amfani da su Twitter da WhatsApp. Wannan dai app ɗin su nafi amfani da su. Nakan yi amfani da Twitter domin ganin labarai akan abin da ke faruwa yau da kullum a cikin rayuwanmu. Nakan yi amfani da kuma Facebook shi ma domin ganin labarin da yake faruwa a unguwannunmu, waye ya yi abin ne, waye ya rasu, me aka samu, mene ne yake faruwa a cikin wannan unguwar to. Abin da nake amfani da shi kenan. Sai kuma akwai ƴan abokaina na kudda kud wanda muke yin Instagram. Makan ɗan tura bidiyon ban dariya, addu'o'i da sauransu dai mukan tura ma junanmu. So wannan dai kaɗan daga cikin abubuwan da nake a cikin Facebook kenan. Sai kuma WhatsApp. WhatsApp nakan yi waya da abokai, ƴan uwa, malamaina kuma mukan yi karatu ta ciki. Mukan haɗa ƙungiyar discussion ta cikin WhatsApp domin mu tattauna akan abin da ya shafa akan karatunmu. So wannan dai kaɗan daga cikin abubuwan da nake amfani da wayata kenan domin yinsu da kuma ganin na samu nasara a wa'innan abubuwan da nake aikatawa.

Nawa sa'o'i kake kallon wayanka? Aƙalla nakan kalla wayana na sa'o'i goma a kowace rana. Idan na tashi daga bacci bayan nayi sallah asuba, nayi sallah, nayi nafilana, nayi arkar ɗina nakan ɗauka wayana domin na karanta alkurani da shi. Na fi karatu da waya domin ko ina naje nakan ci gaba daga inda na tsaya daga karatun alkurani. Shiyasa na fi karata alkurani daga cikin wayana. Sa'an na ɗauka wayana kuma nayi karatun askar ɗina. Sa'an nan na duba wayana bayan na gama askar ɗina nakan duba wayana naga wa ye ne ya turamin sakonni kaman ta WhatsApp na gani wanda suka min magana domin na ba su amsa. Bayan na gama da ba da amsoshin sakonnin da aka bani na wannan daren nan, nakan shiga wayana na duba sauraron social media naga abin da ya faru da daddare lokacin da nake bacci a duniya. Na gani na kai fara da shiga Twitter domin naga mene ne akayi a wannan daren nan, mene ne ya faru a cikin duniya. Nakan kuma duba ƙwallo na gani wa ye ɗan wasa aka siya, wanne ɗan wasa kaza dai, bajinta ko wane abu dai haka. Sa'an kuma nakan dawo na shiga Facebook naga abun da ya faru a cikin unguwarmu. Wa ye ya samu ƙaruwan arziki, wa ye ya samu ƙaruwan haihuwa, wa ye ya samu ƙaruwan samun nasara a cikin rayuwansu ko samun canjin gida ko wani abu. Sa'an kuma na gani wa ye ne suka rasa a wannan daren nan domin ka ga wanda za ka je ka yi mata aziyya. Wa'inan kadan daga cikin abubuwan da nake yi ke nan da safe idan na tashi. Sa'an kuwa nakan ɗauka wayana in duba naga ƙarfe nawa ne zan fara aji a makaranta shima domin na shirya da safen nan na shanya zuwa aji. Sa'an nakan ɗauka wayana faran na duba karatun da akayi na ranan ko kuma karatun da za'a yi a ranan domin na ga yanda za'a yi. Na fahimci karatun kafin na shiga aji. So wa'inan suna daga cikin abubuwan da nake yi kaɗan ke nan a cikin rana. Sa'an kuma nakan ɗauka wayana nayi mining ɗin sanen shi kaman yanda nake yi a yanzu ko kuma na ɗauka nayi mining ɗin sauran ƙafafen watsa labarai, abubuwan da nake mining kamansu mining ɗin da nake yi suma nakan tabbatar da na zo mana yi su sosai. Sa'an kuma nakan ɗauka wayana na kira mama mu gaisa naji wane hali suke ciki. Sa'an na kira ƙannaina da yayena suma dai duk mu gaisa domin naji wane hali suka kwana. Sa'an kuma nakan ɗauki wayana na kira abokaina da sauransu. Nakan ɗauka wayana kuma nayi kallo idan bana wani abu ko kuma na kunna waƙa naji domin naji waƙa haka dai. Wa'inan ne kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi ke nan da wayana.

Wane launi kake fi so ne? Launin da na fi so suna da yawa gaskiya ba launi ɗaya ba ne. Aƙalla launi da na fi so sun kai guda biyan. A kaya wanda na ke so da kuma ko takalmi ko wane abu. Ina son launi fani sosai sabida fani idan na kaje zagani yana gan tina ma da mutum imaninsa. Fani launi ne mai kyau kuma in na sa gaskiya yana min kyau. Ko mai wani abu na na sa fani yakan ɗauke ni kuma yana min kyau ɗaya ke nan. Na biyu kuma launin da na ke so ina son launi blue. Ko wane kalan blue. Idan blue mai haske ko kuma blue mai duhu ina son wannan launin nan sosai sosai. Don mafi yawancin kayana suna daga cikin kala ɗin da na fi so. Don ko yau rigan da nasa blue ne. Ko wannan da na sa kuma yau baƙi ne. Sa'an nan kuma ina son baƙin kala. Ina son launi baƙi sosai a kaya. Dan shi ma ya kan yamin kyau. So waenan suna daga cikin kalolin da na fi so ko launi da na fi so. Sa'an nan kuma ina son launi mai ruwan ƙasa wato brown kenan. Ina son shi ma ina son ko mai hasken shi ko mai duhun sa duka ba wanda ba yana sosai. Kuma launin da na ke so na ƙarshe shi zan ce ma ash. Ina son kala ash. Shi ma a kaya, wando, ginga ko takalmi ina son sa kaya ash ko wannan. Ina da kaloli biyan. Wannan sune kalolin da na so. Don babu kayan da ba ni da launin, ba ni da launi, ba ni da launi a ciki waenan kala kayakinan. Ina da fari, ina da baƙi, ina da blue, ina da brown, ina da kuma, ina da kuma ash suna daga cikin launukan da na ke so. Shi yasa gaskiya dukkan kayaki na ina son wannan launin nan a ko da yaushe. Ni mutum ne mai son wa'innan launi kan kala kala ɗin nan. Sa'an nan ina son ko nan gaba zan gida launi da ake so ya zama fari fenti ne da ko kuma na yi shi a matsayin brown haka ina son wannan launin kan nan. Ko kuma na yi shi daka ash da blue dai suna daga cikin launukan da suke binge ni. Don ko full fentin cikin ɗakina fenti fari ne sabida yana daga cikin launin da na ke so gaskiya. Ko takardar makaranta zan siya ina son in ganshi fari. Ko mai dai launawa in ganshi mai haske ko a ina yake. Jan cikin da yake sawa na makaranta launin ta fari ne.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai. Ni mutum ne wanda nake son cika alkawari kuma ina tabbatar da na yi aikina da wurin Allah da gaskiya da amana. Bana son na je, bana son na ci hakkin da ba nawa ba ko na ci albashin da ba nawa ba ne. To shiyasa gaskiya ina zuwa aiki a kai lokaci daidai yanda ya kamata. Idan aka ce in ga aiki ƙarfe takwas ne, to nakan tabbatar da cewa ƙarfe bakwai da hamsin da biyan ko bakwai da minti hamsin ina isa wannan wajen aikin nan. Domin nakin tsabawai na shiga ofis ko wajen aiki ba, ina haki, ina guje-guje, nayi latti ko wani abu da ka tabbatar da na tashi da wuri, na shirya domin damani in na tashi sallah asuba bana komawa bacci. In na farka wannan ƙarfe huɗun nan zuwa biyar to nakan tabbatar da na ba ma kaina mahimmanci. Na yi sallana a daikan lokaci kuma na yi addu'o'ina, na yi azumi ɗina domin ganin cewa kome nawa ya tafi a tsari a wannan ranan nan. Dole mutum ya zama yana da tsari a rayuwa. Duk wani ɗan adam da bai na tsari a rayuwa, a gan rayuwarsa ba ta tafiya yanda ya kamata, ba ta tafiya aseti. Amma idan ka zama kana da daidaita lokaci, ko biki ne ko abokai ne aka kira ni wani liyafa ko wani taro, nakan tabbatar da na je wannan abun a daidai lokaci ba tare da na yi afinkan tambaya ko kuma ban na saba lokacin zuwa wannan abun. Kome nawa ina ɗaukan shi ne da mahimmanci. To kuma haka ya kamata dama a rayuwa ka zama kana da mahimmanci. Inda na je ƙasar Sudan na gani da suke girmama lokaci gaskiya. Ni ma na tabbatar da duk abin da aka ce lokaci ka gani, to nakan tabbatar da na yi shi ko na je shi a wannan lokacin. In ka ga to ban je maka abu a lokacin da ya kamata ba, to gaskiya akwai wani babban al'amari ne da ya taso ko kuma wani babban aiki ne da ya hana ni zuwa wannan abun a lokacin da ya kamata. So kuma gaskiya in nayi latti ko ban yi abu dai dai ba, nakan tabbatar da na ba wa jama'a hakuri domin ganin cewa na yi feeling na su. So nakan tabbatar da na yi abu yanda ya kamata a cikin lokacinsa.

Yaya sa hannun naku yake? Inda muke sa hannu muna sa hannu ne da hannun da mana ke rubutu kuma nakan sanka ta suna na ne Sinah Ja haka nake saka hannu a duk wani daftarin da nake rubutu ko kuma a gane cewa wannan sa hannu na ne ko kuma ina da logo na kamfaninmu shi ma nakan tabbatar da shi kamar lokacin da muke da kamfanin takalmi muna da logo mu mai suna Zafa da inda ka ga wannan takalmin nan in aka buga a jiki su an san na kamfaninmu ne ko shafin yanar gizo ka shiga, irin su social media za ka ga wannan tamban sa hannunmu na zafa dinnan so Alhamdulillah kuma sa hannun na gaskiya duk wanda ya gani ko a makaranta dai inda aka gani an san cewa a'a wa ne na wannan sa hannun na wa ne. So ina alfahani da yan da nake saka hannu a cikin ayyukana da kuma inda abuwana suke tafiya Alhamdulillah mun kuma godiya wa Allah da yanda abubuwanmu suke tafiya a cikin rayuwa. Dole mu dinga godewa wa Allah a duk halin da muka tsinci kanmu na wannan rayuwa.

Ina kake ajiye hotunan wayanka? Ina ajiye hotunan wayana ne a cikin galari na. Nakan tabbatar da duk hoton da na ɗauka yana cikin galari na dan ni mutum ne wanda bai cika canza waya ba. Ko na canza waya ma nakan tabbatar da nayi saving duk abubuwa na a cikin iCloud dina. Ko da iCloud dina a cike nakan siyada kuɗi domin na ƙara space ɗin da ke cikin iCloud ɗin. To nakan yi wannan duk wata nakan biya dubu biyu da ɗari biyar domin a ƙara min space ɗin da zan dinga ajiye abubuwa na kuma ina yin backup ɗinsu. So ina jin daɗin gaskiya wayar da nake amfani da shi don ko don wannan tsarin nan da suke da shi. Sa'annan kuma in wasu hotuna ne masu mahimmanci nakan aj sasu ko na ajiye su a cikin, ah, a cikin Snapchat. Shi ma nakan ƙoƙari naga nayi saving wasu hotuna na a ciki domin duk sanda na buƙata abu mai mahimmanci naje Snapchat ɗina nayi login naga abubuwa na sun dawo. To ina jin daɗin wannan tsarin nan da na kayyima kaina. Sa'annan kuma nakan ajiye wasu abubuwa na masu mahimmanci sosai a cikin Gmail ina a cikin ko email ina. Nakan tabbatar da suna nan ba tare da na sha wahala wajen nema ba ko kuma abubuwan sun ɓace. So shi ma dai yana daga cikin a wajajen da nake ajiye hotuna na a cikin wayata. Sa'annan kuma nakan sa hotuna na ko abu mai su muhimmanci a cikin kwamfiyuta na. Shi ma nakan tabbatar da na ajiye tun da na san ba wanda zai ɗaukan mun kwamfiyuta na ko kuma zai ɗaukan mun wayata ya ce zai goge mun abubuwa na. Wasu kuma hotunan idan suka ɓace nakan je recycle bin ko, ko naje na dawo da su. So gaskiya ma ina jin daɗin yanda abubuwan iPhone suke ba tare da mutum ya sha wahala ba wajen amfani da wannan wayan gaskiya. Alhamdulillah, yanda abubuwa na suke tafiya daidai daidai.

Kana jin tsoron ƙwari? Gaskiya bana jin tsoron ƙwari idan ba su da yawa. Amma idan ƙwarin nan suna da yawa, gaskiya sukan zama min abin tsoro kuma bana san maganinsu ko ma'amala da su a wannan lokacin. Amma idan ba su da yawa, in ƙanana ne ƙwarin nan, nakan ɗauka shelters na kashe su ko BNC ko dai wani wanda nake da shi in sun ambode nakan fesa musu. Idan kuma ƙwari ne in wanda suna buƙatar babban chemical, nakan siya fiya fiya domin a'a bisu da shi ta ko'ina a watsa musu. So wannan dai yake na nake kashe ƙwarin take nan a cikin gida da kuma waje. Dole ne mutum ya zama ya kashe ƙwari ba ya zauna da ƙwari ba a cikin gidansa. Dole mutum ya dinga kashe ƙwarin ka a duk inda suke domin ƙwari ba abin so ba ne kuma ba abun son zama da su ba ne. Wannan dai kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi ke nan a yadda nake kashe ƙwari. Gaskiya dai ni mutum ne wanda bana jin tsoron ƙwari ko kaɗan. Gaskiya sai dai ƙwan ƙwasa idan suka cije ka to su kuma suna sa maka wajen yayi zafi ka ji wajen yana maka ciwo amma in sun sauro ko wani abu in dai zaka karin kanka ka sha magani ko ka fesa maganin soro to za ka gani wannan ƙwarin nan sun rabu da kai kuma abubuwa sun zama maka lafiya lau. Kuma abin da duk abin da zai kawo ƙwari dole mutum ya tabbatar za ya hakaya kansa daga wannan abu. Wannan dole mutum ya dinga tsattace gidansa, ya dinga cire bola, ya dinga sare bishiyoyi, ya dinga cire ciyayi to kaga kwari ba za su zauna a gidan mutum ba. So wannan dai kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi ke nan don ganin cewa ban ma zauna da ƙwari a cikin gidana ba.

Kana kallon inuwanka? Eh, wani lokaci na kan kalla inuwata idan ina tafiya. Abin yana birge ni domin mutanen da da inuwansu suke duba lokacin sallah suke gane lokacin sallah yayi ko su gane ƙarfe nawane a wannan lokacin. So ni ma na kan kalla inuwata idan ina tafiya domin na ga ko zan iya cin kan ƙarfe nawane a wannan lokacin da nake tafiya. Gaskiya mutanen da suna da hikima wajen yanda suke yin abubuwa a cikin rayuwarsu su tsara abubuwa dakidaki. To ni ma abin yana burgeni sabida yanzu kuma akwai muna lokacin na technology. Akwai abubuwan more rayuwa da kuma amfani da internet. So wani ma bai gaskiya damuwa da ganin inuwa, wani ma bai ma tafiyan ƙasa ma ballantana hanya dinga kallon inuwansa. So amma mu da muke tafiyan ƙasa to mukan tabbatar da mun kalla inuwar mu domin mu ga ina muka sa gaba muke tafiya.